To, indai magana ake yi na zaɓe tsakanin kofi ko shayi, to ya danganta da lokacin. Don ni gaskiya ina son kofi sosai. Toshe kuma maganan shayi, ni mutum ne mai son madara sosai. Ina da matukar son shan madara. To ka ga ya zama na zama ni mai shan duka biyu ne. Tose aka ce ina na fi son, eh, kofi ko shayi. To gaskiya, to da zan zaɓa kofi indai an ce in zaɓa guda ɗaya a cikinsu. Amma dan dukansu biyu abu ne da nake so saboda shayi shi ina sa madara sosai kuma ni mutum ne mai shan madara. Asali ma dan in sha, ehm, abubuwan kwalba da in sha, eh, su lemon kwalba da sauran su ne, gwanda na sha, eh, abubuwan madara na gora kaman, eh, madara kaza, kirima kaza, kaza ni na fi son komai madara, madara ne.

Eh, akwai bambanci matuƙa tsakanin fanka da AC. Saboda shi fanka yana busa iska ne, shi kuma eh AC yana tura sanyi. To, eh shiga ƙashi da kawo sanyin ƙashi AC yana da wannan. Shi kuma hura iska a hanci, shi kuma attribute ne da za a yi ta cin da fanka. So idan kai mutum ne mai gudun eh shigan iska hanci a guje, yana kawo makamura, za ka fi son eh AC saboda sanyi sai ka yi limitin ka yi ɗan load shi. To gaskiya ni na fi son AC akan fanka eh saboda bai hura min iska hanci kamani abin da ya sa na fi son su ke.

Ina sa turare, ina sa roll-on, ina sa turaren wanda yake, eh, na fesawa, ina sa body spray kuma sannan ina shafa roll-on. Roll-on ɗin farko da na kira ba ina magana, eh, turarin da yake roll-on wanda zaka shafa a rigar, sannan na sa roll-on na hammata. Kuma na, eh, fesa body spray kuma sannan ina amfani da turaren fesa. Dubba wanda nake amfani, dan asali ni gaskiya ma ban sa turare ba bana jin yanda yake kenan. Duk yan da na shiga an san, eh, wannan turaren wa na kaza ne wannan da wannan kaza ne. Tsakani da Allah ne, um, to dan magaskiya yawan sa turare na ko inda na sa riga na ijiye. Bawai tayi datti zan wanke wadan zan sake sawa in je wani guri. In na sa ta wani lokaci already turaren da yana saboda kasa, kasa, kasa, kasa.

Nidai na farko tufafi dai na fi son tufafi da ke rufe jiki sosai. So zan ce ni mutum ne da ya fi saka zan, zan, da na fi son saka riga mai rufe jiki gaba ɗaya. Eh, wannan shine tufafin da na fi amfani da shi. To, in maganan tufafi ne wannan ita ce tufafi da na fi so. Sannan kuma, eh, shi wannan duka yana zuwa ne da danganta ga lokacin yanayi. Idan yanayin lokacin zafi ne sai kaɗan sa mai wanda bai da kauri sosai. Amma lokacin sanyi kuma sai a sa kaya da yawa kuma a rufe jiki sosai gaba ɗaya. Tunda ni namiji ne ba namace bane? Balle a ce ko wane lokaci an fi so ne ta rufe jikinta gaba ɗaya.

Eh na fi son zama a kan kujera saboda dingi ne baya. Na fi son, eh, zama a kan kujera saboda dingi na baya. Eh, ayi dama kujera yafi zama a ƙasa sai dai shiuma kujeru kuma wanan zama a ƙasa yana depending on inda kaje ne. Amma ni dai dantani kai na na fi son zama a kujera don in samu baya na in samu sitting posture mai kyau.

To, neman izini bai wuce an annual lif ba. Eh, hutun shekara kenan da za ka samu, a cire maka wata ɗaya sai ka nema. Amma idan wani abu na gaggawa ya tashi da kake neman izini, sai ka rubuta, sai a bar ka ka tafi, ka je ka dawo a san yadda za a yi. Amma neman wani izini ba wajen abin gaggawa ya tashi ko wani abu ba, kuma kai ba na mace balle ace haihuwa ko wani abu, dole sai ka rubuta. Idan aka ba ka izini sai ka tafi, in ba a ba ka izini ba sai ka ɗan haƙura, ɗan hutun da aka ce ka yi, ka yi ka dawo.

Inna sa hannu sosai, nasa hannu a kowane saƙo ma sosai saboda shi wannan shine zai nuna da izininka ko kuma kai kayi. Shi amfanin sa hannu a saƙo shine. Duk saƙonda akaga ansa hannu, saƙone da za'a ce, "Eh, wane kaza yasa hannu?" So wane kaza ya bada izini, ko wane kaza ne ya rubuta, ko wane kaza shi yasa a rubuta. Kaga sa hannu abu ne mai mahimmanci.

Eh to ni na fi son ziyartar wurin shaƙatawa inda dai za ka kalla ko gefen ruwa ko inda za ka kalla dabbobi inda ake kira zoo. Kaɗan kalla dabbobi inda kuma idan ka fita da daddare za ka ga taurari da wata da sauransu. To ni na fi son harka da irin wuraren nan saboda amfanunsu.

Ban gane rubuta kashi kuɗin ba. To duk wani harka da ya shafi kuɗi ko wani abu ai harka ne. Da dole idan aka kashe sai an rubuta. To ni ko kuɗin kai na idan na kashe ina ijiye record, ina ijiye rubutu cewa eh gashi nawa kaza ya fita kaza kuma haka aka yi da kaza. Wancan kuɗin da ya shigo da wanda ya fita ga yanda akayi da shi. Wannan shi kuma ga yanda akayi da shi. Komi yana son ƙa'ida. kuMa komi yana so a ijiye, eh rubutu a ijiye cewa eh wane kaza yayi kaza da kaza. Yauwa.

Eh, ina iya tsalle mana sosai ma. Ina iya tsalle sosai ma saboda ai, indai mutum dama yana ijiye fitness to kaga yana abubuwannan dukba zuwa suke sumai wahalaba a dai tabbatar de duk yanda za'a yi. Koma me zaije ya dawo de, you are physically fit to komai yayi kyau kenan.

To gaskiya, ki ki na yanka yake. Kide ba abu bane da ake yi sosai sosai a yi yau a yi gobe. Wani ne da za ka yi sau ɗaya a kowane wata shida ya zama sau biyu a shekara ki na. Sai a duba, a tantance, a gaya wannan ya kaza, me ya samu wannan, wannan kuma me ya same shi. Sannan sai a yanke shawarar yanda za a yi.

Ina sauraren rediyo amma eh ba AM ba. Nafi sauraren FM, saboda labaran kusa-kusa da wasu abubuwan nishaɗi. To ina sauraron rediyo, sai dai ba sosai sosai ba saboda kaga yanar gizo yana nema maye wurin rediyo amma ina sauraron rediyo.

Wane irin ƙasa ko kuwa, wane irin fulo ko kuma wane irin finishing aka yi a ƙasa? To gaskiya gidan dai babu finishing. Ƙasan ne normal ƙasa, irin wanda ake noma da shi shi ke ƙasa sai dai cikin ɗakunan an sa an yi musu fulo. Wannan shi ne.

Addu'a, kana farkawa sai addu'a. Gode cewa an kwanta kuma an tashi da lafiya. So daga farkawa addu'a ne abin farko kuma naga ai shi ne yafi, yafi muhimmanci. Addu'a yafi komi, koma me kake so addu'a ne. So dole kaɗan yi addu'a sannan sai komi yayi daidai.

Eh idan an gaji sosai ana zama zama dai kawai, ni bacina yana mun wuya, sidi ina yin nadara da wuri. Bacina yana mun wuya don gaskiya ban cika yin bacci da rana ba amma ina nadara da wuri. To ni dai yanda na wa yake, kinan zan yi nadaran da wuri amma na ranan kal yana wuya kam in kai.

Eh, indai launin tawada ne. Ina ji ni wanda na fi so a cikin tawadu, bai wuci da jaba. Don ya ma fi fito wa kaga kuma da shi ake amfani wurin bada maki. Saboda mahiginsu shi ne, saboda shi ake amfani wurin bada make. So jan tawada ya fi, ni na fi son jan tawada.

Jakan riƙewa a hannu, ina ɗaukan na sawa a baya amma na fi son na riƙewa a hannu saboda takaddun wurin aiki ne kawai. Idan kuma don tafiya ne ko don wani samina na kwana ɗaya, kwana biyu, zan ɗauka jakan baya don in sa riga ɗaya ko biyu da sauran abubuwan da mutum zai buƙata. Amma indai zuwa wurin aiki ne, na hannu kawai nake riƙewa.

To, lafiya dai yafi komi muhimmanci. So ina motsa jiki ɗaki na, ina cin kayan itatu kuma sannan ina cin abinci da za su gina jiki. Dani naga kaman motsa jikin yafi, yafi dukansu. Su kuma, kamar ya wurin haka, sai a magance shi. Duka sauran abubuwan kenan dai amma motsa jiki dai ya fi muhimmanci.

Tuwon abinci ya rage in ka ci, ana neman wanda zai ci. Idan ba a samu wanda zai ci ba, sai a yi storing in sha freezer. Sanna in lokacin ci yayi, sai a yi microwave don kawai sai a ci, shi kenan. A wani babban abubu bane abinci, inda ba a samu wanda zai cinye ba sai a sha freezer. Abu a yi microwave kuma a wucewa.

A'a, ina de aiki kamun lokaci. Da zan yi lokaci bayan, aiki bayan lokaci, a kome za ka yi kullum na faɗi tsari yana da kyau. Ni ina son ina iya kan ƙoƙari na ace ina bijin lokaci. Kome zai ina kai shi a kan lokaci, nayi shi da wuri kamun lokaci yayi. In kuma abune da aka sa lokaci aka ce dole lokacin za a yi, ina iya kan ƙoƙari na in yi shi a lokacin.

Eh shi, eh harka ne yanar gizo. Abu ne da sai ka duba ka tattance za ka yi da shi. Ba wai ko ina za ka shiga ko ina za ka je ka, eh ba da abubuwan ka ko komi ba. Shi yanar gizo dama wuri ne na sirri, in ka iya amfani da shi kuma sai ka huta. Ni gaskiya ina amfani da yanar gizo sosai amma ina kula. Ina da ina zan shiga kuma in na shiga me da me zanyi.

A'a ina daukan hoto sosai, ina daukan hoto sosai. Musamman in wani abu ya faru sai na ɗauki hoto dan a ijie ma tarihi ko kuma a iji ye gashi abu kaza ya faru kuma gashi gawana da wanan sunzo gawana da wanan suna wurin aka yi kaza aka yi kaza. Ina daukan hoto saboda hoto abu ne da za a ijie ma tarihi.

Eh to gaskiya ni dai na fi son fim ɗin barkwanci. Fim ɗin da zaka danyi dariya, a yi nishaɗi, aji dadi. So duk fim ɗin dai da akwai barkwanci a ciki ni na fi son shi. Abin da nake so ke nan kuma shi na mafi kallo. Sai dai kuma ina kallon kowane fim, ina kallon fim sosai amma wanda nafi so shine na barkwanci saboda akwai nishaɗi sosai a ciki, akwai jin daɗi.

To, ai duk dai wanda yake wurin aiki dai aka tambaye shi me yake so, ni na san ba zai wuce ko ya ce yana neman ƙarin albashi ba. Inda aka ƙara mana albashi, aikun ya yi daidai. Duk sauran abubuwan za su, za su ɗauki nauyin kansu saboda duk wani abubuwan da kake so akwai shi dama. Amma ka ga ƙarin albashi, ɗan ƙarin allowance ko kuma ɗan ƙara maka lokacin hutu a rana, eh to duk wadanan abubuwan shine abun da za ka so. Amma duk wani sauran abubuwa daidai, daidai ba laifi za a iya haƙuri, a yi kuma ya aiki da kyau. Amma dai ƙara albashi kawai shine namu.